Kofi ko shayi, gaskiya shayi shine wanda nafi so bani wani amfani da kofi na fi son shayi saboda ni na taso na ga ana shan shayi kusan kullum ko da yaushe a gidan mu. To don haka na fi son shayi.

Gaskiya na fi son farko farkon shekara. Na fi son ingani a farkon shekara. Za ka ga kana da wasu burikai burikai da kake so ka cimawa kafin shekara ta wuce, wanda za ka yi addu'o'in ka a kai Allah ya taimake ka ya ka sa.

Ai kusan kowa zan ce yafi samun kuzari da safe. Amma wasu lokutan nakan samu ƙarfi da ƙwarin jiki da yamma da nishaɗi. Musamman idan naje nayi ta'ammali da mutane a waje mun tattauna wasu abubuwa sun sa ni farin ciki haka.

Gaskiya lokacin da ruwa yake zuba, nakan taɓa wayata, na kan yi azkar kuma kamar yanda annabi Muhammad SAW yace, yana ɗaya daga cikin lokutan karɓan addu'a, addu'a yayin da ake yin ruwa, to ina yin addu'a.

Gaskiya ban yarda da wannan tsarin ba wai wata lambar mai albarka ba kowani abu. Kai wai mutunlm yana tare da lafiya, yana tare da sa'a shi wacce Allah ya ƙadarta za ta same shi, za ta same shi. Ko duk kuma abun da ka ga bai same ka ba, bana ka bani.

Gaskiya bamu amfani da unifom, kowa kayan da ya ga dama shi yake sawa. Sai dai ana so ka yi dressing da kyau, ka fito da kyau. Kai corporate dressing ne a takaice, yanda kowa ya gan ka zai san aikin ofis ne ka ke yi.

Gaskiya ni na fi son in hau matakala ko lift, duk wanda dai ka samar mun ni bani da matsala akan wannan, amma dai babu wanda yake sauƙi. Domin ita lifta ɗin ta ɗan fi sauƙi ta fi. Saurin zuwa inda za ka.

Mu ba mu aiki a ƙungiyance, kowa ya kan yi aikin shi ne da ban shi kaɗai. Aikin ka ne, aikin ka ne. Kai kaɗai za ka yi, kai kaɗai za ka yi. Babu wani maganan wai wani ya zo ya sa maka hannu a cikin aikin ka. Kai kaɗai za ka ji daɗin kuɗinka.

To ina fara aiki kaman misalin ƙarfe tara. Daga tara ne lokacin aikinmu yake farawa zuwa abun da ya gangara har zuwa ƙarfe shida. To daga shida ne kuma za ka tashi aiki ka koma gida, ka je ka huta, ka yi abubuwan gabanka.

Nakan yi ƙoƙari na guje ma duk wani abun da na san haɗari zai taso shi ko wani abu idan na gani, na kan guje ma tafiya a wannan lokacin saboda ni na san ba ni da lema. Na fi jin daɗi in pake kuma ita lema idan akwai iska batada dadi.

Gaskiya, a ƴaƴan itace wanda na fi so shine ayaba. Na fi son ayaba gaskiya, sai dai wasu lokutan tsadar da ta yi ne dole kake tirsasa ranka ka hakura da abinda kake so. Amma dai har cikin raina ni na fi son inci ayaba, tafi zaƙi.

Busa tsaki bana, ban ma taɓa yi ba gaskiya. Ban ma taɓa ganin shi wai a gaba na ba ko in ga wasu suna yi har ya ba ni sha'awa in ce zan busa. To a taƙaice de gaskiya ban taɓa busa tsaki ba, shine gaskiya.

Ai ina ga kaya bai wuce a ci sau ɗaya ba, da kayan da ka kirga shi sau ɗaya ina tsammani ya wadatar, sai dai idan ya kasance an zo an ƙara samun wani tsaiko ne ko rashin lissafi da kyau shi zai sa a kuma.

Ina wanke kayayyaki na da safe ne, bayan na tashi da, da safe kafin in tafi wajen aiki. Na kan yi ƙoƙari in wanke kayayyaki na gaskiya. Mafi akasari da safe na ke wanke kaya na. Kafin in tafi wajen da zanyi sana'a ta da aiki na.

Gaskiya nakan bar damuwa ta cikin raina, banda wani mataki da nake ɗauka, saidai idan naga damuwar tana ta damuna shine har zan iya faɗa ma wani. Gaskiya mafi akasari ba ni kaɗai nake magance matsaloli na yanzu.

Ba wanda nake ba shawara saboda kar shawarata ta zo ta yi maka ba bu daɗi. Sannan ka zo ka ce wai laifina ne. Shi yasa ni bani ba kowa shawara. Kowa shi ne alƙalin rayuwarsa, kowa shi ne alƙalin kansa.

Wannan al'amari na farko farkon rayuwa na ne lokacin da ina ƙarami. Duka wa'ina abubuwan mun yi su ba tare da muna jin tsoro ba ko abun da zai je ya dawo. Amma mun, munyi jifa sosai, jifan mangwaro, jifan itacen furut a sama.

Ni ma'abbocin amfani ne da hannun dama ko da yaushe. Shine hannuna da zan iya cewa mafi rinjaye. Babu wanda nake amfani da shi, sai dai idan abubuwan suna da nauyi ko wani dalili kamar haka, taushe zai sa.

Ai babu haɗi, birni da ƙauye akwai bambanci. Rayuwar mu daban da tasu, su ma suna sha'awar wasu abubuwan na mu, mu ma muna sha'awar wasu abubuwan nasu. Amma ni na tashi zan iya cewa a cikin birni ke nan, tun da ga ni ga gidan gwamnati.

Ni mutum ne mai son ka mutunta ni ka mutunta abin da nake maka kuma ka ga ƙoƙarin da nake yi maka. Daga zarar na fahimci babu waɗannan abubuwa da na lissafa, to ni kaina mutuncina yakan zuba a gare ka.

To ba da daɗewa ba dai ba da jimawa ba na gamu dai da Cool Fresh Restaurant. Suna saida, eh, masa, suna saida shinkafa, suna saida jollof rice, suna saida waina da miyan taushe.

Idan in na shiga cikin wajen settings a cikin wayata, lokacin da ina kallon bidiyoyi na technical analysis nakan yi awa goma sha wani abu na screen time. Toh amma yanzu gaskiya ba, bana kallon waya sosai bai wuce a samu awa shida zuwa awa bakwai.

Ni kaina babu wani yadda nake tabbatar da ingancin aiki, sai dai idan ni kaina na yi aiki nakan samu natsuwa cikin raina. Tun daga fara yin shi nakan gane cewa wannan aiki mai sauƙi ne ko marar sauƙi ne.

Ina gan kaman ma na amsa wannan tambayan can baya toh amma zan kuma maimaita wa bana son abinci mai yaji sosai, saboda idan yayi yaji yakan cire man daɗi da, da, da taste na abincin. Ba, bana jin waɗannan abubuwa suna fita da kyau.

Zuwa kasuwa ta yakan kama daga sha biyu zuwa abin da ya yi ƙasa har zuwa wajajen ƙarshe uku. To, mashi a ƙasari, indai na bar gida kafin wannan lokuta, zan je kasuwa, amma idan na bar gida ƙasa da wannan lokacin.

Gaskiya ban cika yin musafaha sosai da mutane ba, sai dai idan har an matso gab da gab kusa da kusa shine nake yin musafaha ko kuma kai ka fara mika min hannu saboda yawancin mutanen da suke kewaye da ni duk sun girma.

Manufata ta wata-wata be wuce, in ga kasuwancina yana bunƙasa ba gaskiya. Shine abin da yake sani farin ciki, yake sa ni murna, yake sani in yi farin ciki a takaice. In ga ina cimma manufata cikin taimakon Allah.

Ni kawai a wajen aiki ina so in ga, in canza tunanin mutum kawai, ya yarda da cewa ba wanda ke yi in ba Allah ba, kuma shi ne zai yi mana, kuma mun ga ya yi ma wasu. Ni shine kawai tunanin da nake ba ma mutane.

Gaskiya saboda ina yin tashi da wuri inje wajen aiki to yawanci hutu bashi yake nema na ba. Bani nake neman hutu ba, hutu shine yake nema ta. Zanji jikina yayi la'asar, yayi sanyi sai in danyi bacci kaɗan.

Wasa wanda na fi so wasa ne na tamola, wasan ƙwallon ƙafa. Har na kan ɓata lokuta na ma in saka data a cikin wayata har na kalla turawa masu gajeren wando. Shine wasan da na fi so gaskiya, ban ƙwallon wani wasa.

Yadda nake ajiye kuɗi gaskiya ta hanyar banki ne. Ta haka nake ajiye kuɗina. Bana ajiye kuɗi ta wata hanya ta zahiri. Na kan yi ƙoƙari na saka kuɗina cikin banki sai in tura su zuwa wajen ajiye.

Lokutan da nake zama kan gwiwa, lokaci ne wanda idan aka idar da sallah, bani tashi daga inda nake a inda na zauna, na kan yi ƙoƙari in zauna haka domin in samu wannan falalar, in samu wannan taɓarrakin na neman gafaran mala'iku.

Manhajar da nake amfani da ita domin tura sakonni. Manhaja ce ta WhatsApp WhatsApp ne gaskiya saboda yana da sauƙi, yana da daɗin haɗa mutane a waje ɗaya suyi magana cikin ƙanƙanin lokaci. Tabbas bana da kamashi.

Ni ba mutum bane mai tufa tufan miyau gaskiya. Idan ka ga na tufar da yawu to ina tabbatarwa cewa abin da na gani ya kai matuƙar ƙazanta wanda har zai sa ni in tofar da miyau, saboda na ɗauki hakan a cikin rashin girmamawa.

Ni ina son takalma ne waɗanda ba su da tudu, musamman flat wanda ƙafan ƙasansa a shafe yake. Amma ba wai nace tabbas bane dole sai sunan, amma duk inda aka samu haka ni na fi jin daɗi da ciyar. Na fi jin daɗin hakan a ci a cikin raina.

Ai ina tsammanin wanda ya yi tsari a rayuwarsa, inaga bai kama ta yi wannan tambayar ba kuma ya ƙara yi. Ina tunanin aiki daban, rayuwa ka daban haka na ɗauka. Idan na je wajen aiki, aiki zan yi. Idan na fito na bar wajen kuma rayuwa ta zan yi.

Ban cika rubuta kashe kashen kuɗina ba. Abun da nake rubutawa shine samu wanda ya shigo min da kuma kashewa ta bangaren. Mai na fetir. Amma in banda wa'yan nan abubuwa babu wani kashe kuɗi da nake rubutawa.

Ni dai gaskiya ba wai wani waje nake so in ƙara hutuna ba. Ba zai wuce in zauna a gida in huta ba gaskiya. Inban da nan babu inda nake ce zuwa wai in ce zan yi hutu.

Ni abubuwan da suke ba na ƙwarin gwiwa wajen aiki ba zai wuce in ga cewa idan ina yin aiki, wato ainan ana yaba mun, yana ƙara mun ƙarfin gwiwa kuma yana nuna mun cewa abubuwan da nake yi daidai nake yinsu.

Idan matashi yaro yana tasowa ne ina ga ya fi son fensir amma ni tun da babba ne na fi son alƙalami saboda idan ka rubuta ba za a iya gogewa ba. Ya kamata kai babba daman maganarka ta zamanto guda.

Sabulun da nake amfani da shi, sabulune na, na, na Septol. Sabulu ne, medicated sabulu kuma dashi nake amfani duk sanda zanyi wanka. Banda wani sabulu sai shi, shine sabulun.

Gaskiya, ni abubuwan da suke bani dariya ba abu bane wanda zaka furta su da baki. Abun da ke bani dariya, abun da ke faruwa a gaba na a zahiri, yafi bani dariya ko kuma a finafinai.

Nakan magance matsalolin aiki idan na samu hutu, na yi ta dabburan ayyukan yan da suka kasance, sai in gano mafita ta a cikin abin da na yi kuskure ko wanda yake buƙatar gyara ko kuma wani abu na dabam.

Suwaye abun da nake kashewa a kasuwa ya danganta, abin mai muhimmanci ne ko ba mai muhimmanci bane, kuma nakan je da iya kuɗin da nake so in kashe ne. Ba wai nakan tafi, in je kara zube ba kawai. Wai in ji da kai na sai, duk yadda al'amarin ya kaya haka zan yi.

Mafi muhimmanci a cikin abotan-taka waje na shine rike sirrin juna da matantaka, da faɗa ma juna gaskiya da girmama juna, waƴannan abubuwan su ne nake gani su ne matakan abokantaka mai ƙarfi.

Zan iya cewa bana cikin waɗanda ba su da rubutu mai kyau amma ban fiye samun yabon mutane wai a ce mun rubutuna yana da kyau ba ko bai da kyau. Duk wanda ya gani babu yabo, babu fallasa a cikin rubutuna. Haka na ce ko yaushe.

Ni ba na yin bikin ranar haihuwa ta kwata-kwata mazance saboda wajen shekara takwas kenan da na kan yi. Amma rayuwa ta canza mun ƙara girma mun yi gaba. To gaskiya baya cikin jadawalina wai in yi bikin ranar haihuwa na.

Abincin titi ina siyan tsire kuma ina siyan abincin siyarwa. Ban san ya kake nafi abincin titi din ba, amma idan dai abincin i na waje to tabbas ina siya. Amma abincin titin ne dai ban fahimci yaya kake nafi da shi ba.

Idan aka ce kayan marmari, irin su ayaba, lemu, kankana to gaskiya zan iya cewa nafi son irin kayan ayaba. Ayaba tana da taushi tana da saƙin haɗiyewa in ka samu mai garɗi da daɗi. Abun ba a cewa komai tabbas.

Kaman yadda nima abocan kallon wasan kwallo ne, to haka za haka za ni kama a zahiri. Na fi son in buga wasan ta mola da kafa amma rashin lafiya da tsaron wasu abubuwa ya sa ba na yi yanzu.

Ni rayuwata mai sauƙi ce. Idan ka girmama ni, to tabbas zan girmama ka. Idan baka girmamani ba zan maka kwatankwacin yanda ka ɗaukeni nima. Ba zan yi maka ƙari ba, ba zan yi maka ragi ba. Amma kowa ya san girman shi shi ne.

To, me zai sa ni na cije farce? Kama sa ni na duba farce na. Gaskiya ba na cizon farce. Nakan yi dai akwai. Kasan kullum ana girma ne, ana barin wasu dabi'u da suke a baya. To gaskiya yanzu dai ni ba na cizon farce na. Gaskiya kwata-kwata.

Ina shan ruwa aƙalla lita guda biyu a rana. Ina shan ruwa amma gaskiya mafi akasari in zan sha ruwa sai na ji kishi nake shan ruwa. Bawai haka nan kawai, zan kama ruwa in kama sha ba sai na ji kishi nake sha.

Gaskiya wai in ce zan sabunta miɗin ɗin power computer da kanta ta gaji. Ta daina yin aikin da ya kamata tayi ba don matuniyawan da ba na sabunta tsarin abin da yake ciki saboda ban san in yi abin da bashi kenan ba.

Ni na fi son biredi wanda ya kasance ya gasu, ya ji mai kuma yana, ya kasance sabo. Ban son biredin da ya kwana gaskiya na fi son biredi da so samu ne ma a ranar da aka yi shi da awanni in samu, in ci wannan biredin.

Ya danganta da yanayin da nake ciki gaskiya. Wasu lokutan ina so idan ina motsa jiki in ji kiɗa masu ɗan ƙarfi, wasu lokutan kuma ina so in ji kiɗa mai taushi. Ya danganta da, wato ainahin yanayin da nake ciki a wannan lokacin. Amma na fi son.

Gaskiya ni mutum ne wanda ban cika son neman izini akan abu ba idan zan yi shi. Na fi son kawai nasan zan yi shi, shi ya sa bana jin daɗin aiki ace wai komai sai ka nemi izini in za ka yi shi. Shi ya sa har kullum na fi son 'yanci a rayuwata.

Yadda nake koyan fasaha sabuwa, na kan je manhajar YouTube in yi searching abin da nake so in yi koyo a kan shi. Anma wasu lokutan baka samun taƙamaimaimen abubuwan da kake so dole sai kayi hakuri da wasu abubuwan yanda suke.

Ina zuwa aikina akan lokaci, gaskiya ina matuƙar darajanta lokaci bana so na saba. Saboda ban so in tauye haƙƙin wani a kaina. Kuma ni ma haka zalika bana so wani ya tauye mun haƙƙina. Haka na ke so in yi abubuwa na.

Ai kusan yanzu duka wani kuɗi in kana maganar kuɗi ne? Kusan duka kuɗi yanzu an koma kan waya, da wuya yanzu ka ɗau wani mahaluki ko mutum wanda bai da asusun banki wanda zai dinga biyan kuɗi a cikinshi. Kuma ya koma kan waya.

To ai, ni bazan ce nasara wata ɓangare na domin kusan ni ina aiki ne ana biya na. Ba wai na shafa nasarar bane ta kai tsaye. A'a, matsalan nasarar tana zuwa ne lokacin da ni aka biya ni ita ce tawa nasara.

Na ƙanyi tunani akan horon da aka bani game da aiki, na ƙanyi ƙoƙarin in tuno wasu muhimman labari ko kuma abin da aka faɗa min lokacin da ina koyon aiki. To, haka nake amfani da wannan fasahar tawa in tuno abin da ya wuce.